Saƙonni nawa kake dubawa a aiki? Kamar yadda tambayar ta ce, saƙonni, imma ta adireshin email ko kuma saƙo ta akwatin gidan waya, duka saƙonni ne da mutum ka iya dubawa saboda wurare ne da ke kawo wa mutum saƙonni wanda suke masu matuƙar muhimmanci. Aaa, shi email kakan iya dubawa domin ka ga ko akwai saƙo da aka turo na aiki, gayyata ko kuma wani abu da ka riga ka cike wanda mafi akasari, ta nan ake iya tuntuɓar mutum da ya cike wasu abubuwa. Shi kuma saƙo na akwatin gidan waya mafi akasari ta nan za a turo maka saƙo, ka gani imma na sanya kuɗi, na cire kuɗi, aaa, na sanya ka a wani tsari ko cire ka a wani tsari ko wani ya kira ka bai sa me ka ba zai iya turo maka da saƙo cewa, "Ya neme ka bai sa me ka ba ko kuma ga wani abu da ya faru." Aaa, duka wuraren ne da suke ɗauke da abubuwa muhimmai wanda mutum ya kamata yai riƙa duba shi a kai a kai. To ni a karan kai na ba zan iya cewa sau nawa nake duba su a rana ba saboda lokuta ne masu yawa nake duba su.